Dokfatarin kuɗi, eh to kalmace dai kamar ban so in gane ta ba amma dai abun da ya shafi kuɗi. Abune wanda dai za a ce me daraja ko kuma ya shafi kula haka amma dai ban gane wa wannan dokfatarin ba.

Yin aikinmu guri ne ƙayatacce, guri ne da mutane muna siyar da siyar kayan irin na ɗinki, maza, mata, nuwari suransu da kayan kyale-kyale. Da kuma muna siyar da su a kan farashi ne mai kyau. Da kuma wajen aikinmu guri ne wanda mutane suna son zuwa.

Suna. Lokacin da nake cin abincin rana ina farawa ne kamar dai irin wajen ƙarfe biyu ko uku haka. Dan lokaci ne wanda nake cin abincin rana haka. Dan lokacin cin abincin rana na yana dai farawa daga ƙarfe biyu zuwa uku. To that time haka na ɗan fi ci in kuwa na je makaranta kuma sai ka samu in ci ba. Sai wajen baya, sai wajen gabda magariba. Sannan nake samun dama in na dawo gida sai in ci.